Kana lulluɓe da bargo? Eh, wannan tambayar da akwai ɗan tangarɗa a cikinta. Yanda ya kamata ace shine kana lulluɓa da bargo, lulluɓa ba lulluɓe ba da bargo. Eh, ina lulluɓa da bargo amsar tambayar nan kenan. Ina lulluɓa da bargo inda akwai baƙatar haka. Yaushe ne ake baƙatar haka? Yawanci buƙatar lulluɓa da bargo shine lokacin sanyi sannan kuma sai wani sashe na lokacin damina.

Kana da katin kasuwanci? To magana ta gaskiya da farko ni ba ma ɗan kasuwa bane ba, balantana ace har na mallaki kas-- katin kasuwanci. Abin da ya shafi kasuwancin dai muna nan muna ta ƙoƙari muna ga yadda za'a yi mu ƙafa kasuwancin domin dogaro da albashi ba yadda za'a yi mutum ya kai gashi, ya ci gashi.

Me kake yi da ragowar abinci? Tabdi jan, a Najeriya nake. Abinda nake da ragowar abinci daman can akwai mabuƙata wanda suke jira suke su farkon tambayan ma da suke yi, a abincin da aka rage ɗin suke tambaya. To in kuma ba a samu abincin da aka rage ɗin ba, an samu abincin da ba a rage ba, to hakan falillahi hamdu amma su har abincin da aka rage ɗin ma dasu na ci, shi ma suna bukata.

Kana musafaha da mutane? Eh, ina musafaha da mutane domin ni musulmi ne. Asali ma musafaha da mutane a musulunci akwai wani rahusa ako kuma in ce akwai wani gwaɓi lada mai gwaɓi da ake samu yayin musafaha da mutanen. Kuma yana rage wa mutum girman kai ta yanda in kai mai kuɗi ne za ka gaisa da mutumin da yake talaka to ka ga ba za ka ji, hakan dai yana kau da ƙyama. Mai kuɗi ya ƙyamaci talaka ko kuma abin da ya kama da haka.

Nawa madubi kuke da su a gida? A gaskiya gidan da muke zaune yanzu haka ba madubi sai dai na shafa hoda, shi kaɗai muke da shi. Danhaka mu ba 'yan kwalliya ba ne ko. Nana yai baranta na sa hula sai ka duba madubi, brush ma in za ka yi sai ka duba madubi. Komai za ka yi kullum sai ka ɗauko ka duba madubi kamar wani wanda bashi da aiki ne.

Wani irin kyauta kake son bayarwa? Kyautan da nake son bayarwa ya danganta da abun da na mallaka a lokacin kasan hausawa suna cewa "daidai ruwa daidai tsaki" kaga na too mallaki dukiyar da takai kamar alal misali kamar tiriliyan dubu ɗari, kaga indan na ɗauki na ba da kyautar nera tiriliyan ɗaya, kyautana ce in za ka yi tafiya in ce maka ga wannan ka sha ruwa a hanya kaga ai. Ban taɓa komai ba a cikin dukiyata. Haka nan, dai-dai kuɗina dai-dai kyautar da zan iya bayarwa. Zan iya ba da komai indai ina da kuɗi. Gwargwadon yadda nake da kuɗi, gwargwadon abin da zan iya bayarwa kenan.